A kowane lokaci idan ina jin damuwa, nakan kunna waƙa, sauti mai daɗi da zai ɗebi mun kewa. Kuma a ko da yaushe idan ina jin damuwa nakan so na zauna ni ɗaya saboda na huce ta kai ci.